Eh akwai nau'in rawa da akeyi kamar akwai rawar kalangu. Ita rawar kalangu akan yi ta ne dai yayin da akeyin biki. Akan kira masu wannan kiɗan na kalangu a zo a yi. To irin rawar da akeyi daban take. Domin zaka samu budurwar ka ku shiga cikin filin dandali kuyi rawa kuma akwai kiɗan da ake yi muku na wannan rawar sannan akwai rawar ƙoroso. Ita ma wata nau'in rawa ne da akeyi kiran masu wasa yayin biki wanda akeyi kiɗan ta da ƙwarya da akushi haka ake kiɗan. Ita ma zaka ga ana tsalle-tsalle ana rawa. Sannan kuma akwai rawar bori wadda shima masu yin bori ne da garaya sukan yi kiɗan su da yanayin kiɗan garaya. Shima zaku ga ana yin rawa ana faɗuwa ana tashi. To waannan nau'o'in rawa ne kala-kala wadda kowacce akwai yanayin da lokaci da ake yin ta.

Eh, ina da burin da ni akan kaina bai cika ba. Kusan yau shekara tara kenan da gama karatuna nayi diploma, nazo nayi high tational diploma wanda bayan na kammala, na fara shiga neman aiki kusan shekara tara kenan yanzu, tun shekara ta dubu biyu da sha shida. Har yanzu gashi muna shekara ta dubu biyu da ashirin da shida to amma Allah bai kawo mun aiki ba, bai yanke mun ba. To, wannan yana ɗaya daga cikin burika na dana so kuma amma Allah bai yanke ba, bai kawo ƙarshen abun ba.

Ita sabuwar uwa anaso a bata kulawa sosai saboda akwai abubuwa da yake qanda batasan yadda ake aiwatar da su ba to yana da kyau na farko a tabbatar mata da cimatta na dukkan abincin da za ta ci, ya ƙara mata lafiya da kuma abun da take reno lafiyarta akan nuna mata domin tayi amfani da shi yadda zai taimakawa lafiyarta da kuma abinda take reno sannan kuma tsafta anada buƙatar sabuwar uwa ta zamanto mai tsafta domin samun ƙarin lafiya a kan kanta da kuma abun da take reno. Wa'annan abubuwa biyu suna da matuƙar muhimmanci ga sabuwar uwa.

Mafi yawancin mutane da suke amfani da a layi biyu ko sama da haka saboda rashin tabbacin a, layika. Wajan amfani da su wajan yin kira ko kuma tura message. Wani lokacin zakayi amfani da layin ka sai kaga babu network, ya ɗauke. To idan kana da wani na kamfani zaka nema akan shi sai kaga baya da zaya a ce a lokaci ɗaya. Wancan babu wannan babu. Sannan abun na biyu zaka ga wani lokaci idan kana amfani da wannan layin zakaga wancan yana da wani sauƙi ɓangaren siyan data ta yin browsing ko kuma wancan shi kuma yana da sauƙi ta ɓangaren kira. To kowanne sai kayi amfani da ɓangaren saukinsa inda yafi na wancan. Wa'annan abubuwa guda biyu suna ɗaya daga cikin abun da yasa ake amfani da mabambantan layika don samun sauƙin ma'amalar yau da gobe.

Babban abun da yake ɓata min rai a yanzu shine yanayin, ah, yadda harkar intanet ta lalace musamman yanzu saboda content monetization da ake amfani da shi na samun kuɗi. Yawancin post da mutane suke yi ba a yin posting ɗin abun da ya shafi rayuwar al'umma da kuma cigaba. Shirme yafi yawa domin kawai a shirman ne ko kuma rashin kunya ko rashin mutunci yake sa idan an yi post ɗin, hankalin al'umma ya kai a yi magana. To, wannan ne ma a yi maganan a samu metric na content monetization da ake yi, shi kan sa mutane su zo su dinga yin posting na shirme, na rashin mutunci da rashin da'a. Wannan abin gaskiya yana bani haushi matuƙa ta yadda mai makon a yi dinga yin tura saƙon da zai dinga wayar da kan al'umma da cigaban al'umma. Amma saboda neman kuɗi da neman duniya, hakan baya sa masai a dinga yin abu ba wanda ba su kamata ba kuma ba su dace ba.

A abinciccikan titi dana fi so, ina ba sa son gurasa sosai. Gurasa banɗashe wadda ake yayyanka kabeji da albasa da tumatir da cucumber kuma an yayyanka a ɗansa nama. Ina cin ta sosai da sosai.

Tabbas, ina iya gabatar da rahoto sosai domin inayin harkar ƙungiyoyi wanda wani lokacin ana tura lni wakilci, wanda in nadawo nakan samu kungiyata na mata rahoton taron da aka yi wanda ta tura ni in yi wakilci.

Ina yin motsa jiki sosai, sannan kuma wajen cin abinci da ruwan sha ina tabbatar da tsaftata kan abun da zan ci da kuma abin sha. Kaman su ne suke inganta lafiya. Sannan kuma nakan yi motsa jiki wani lokacin in ɗan yi gudu da bai gaza kilomita uku zuwa biyar. Wani lokacin kuma inyi tafiya ƙasa wa'anan abubuwan nasan suna taimakawa matuƙa wajen motsa jiki.

Hanyadda kake, idan ka fito daka gida, zaka bi hanya ce, birji ce wadda ba kwalta bace. Idan ka biyo, zakayi kwana ka bai wajen kantin Yusuf, wannan shi kwalta ne. Sannan zaka, inkaje daidai kantin Yusuf, zaka bi layin Alhaji Yusuf Maitamaki wanda dakana-- inka bi shi kuma birji ne wanda shi ne zai kaika hazzuwa babban titi.

Yadda nake ni ba da taimako na, na kan yi ko da ba a tambaye ni ba. Idan na fuskanci mutum yana cikin tsananin buƙata, na kan same shi domin jin damuwan sa kuma na taimaka masa iya iyawata. Sannan kuma akwai wanda shi kuma zai tambaye ka, to idan shi ma ina da shi kala abin da ya tambaye ni, na kan kamata domin in ba shi. To anan hanyoyi biyun sune nake amfani da su don taimakawa mutum, amma na fi son mutum ya taimake ni a kan harkar tallafin, a haɗa abin da ya shafi neman ilimi na karatu ko kuma rashin lafiya.

Eh tabbas ina yin karatu kafin in kwanta. Ina yi addu'o'in da suka kamata domin samun kariya daga shaɗanu da kuma neman yardar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kafin mu kwanta. Tun da yanayin addini da kuma al'ada sun koyar da mu cewa idan zaka yi kwana, zaka kwanta, kenan bacci. Yanada kyau kai addu'oi kayi karatu kafin kayi kwana.

Ai babu haɗi ko kwatankwaci na yananyin nishan mutanen da, da na yanzu domin mutanen da babu wahalar rayuwa irin ta yanzu. Mutumin da bai san wahala abinci ba lokacin ana zumunar lafiya babu harkokin ta'addanci ko zubar da jini ko babu komai abinda zaka cika sha da iyalinka baya zama matsala. Amma a yanzu iya abinda zaka ci neman abinci kaɗai ya ishe ka ji dali saboda haka babu kwanciya hankali babu natsuwa. Mutane dai sun firgice babu natsuwa a tare da su.

Tabbas irin wannan sunaye da ake ma mutum laƙabi da shi yakan zo daga shura da mutum ya yi akan wannan ah al'amuran kasuwanci ko kuma yanayin family ɗinsa kamar mu nan a Kano akwai da an ce ma Alasawa ko Ɗantata an san laƙabi ne na wasu mashahuran mutane da suka aiwatar da harkokin kasuwanci ko in an ce ma dangote gote mahaifinsa ne sai kuma shi ɗan ya zamanto ya yi ya yi harkar kasuwanci wanda kuma kasuwancin ya bunƙasa kuma ya zamanto ya haɗe wannan sunan ya zama Ɗangote wanda duk wanda ka faɗa zai ji zai sani to yawanci laƙabin sunaye yakan zo ne ko daga jaha ko daga gari ko unguwanku ko kuma daga cikin gidanku family ma'ana ɓangaren iyaye to to wannan hanyoyin sunayen laƙabin yakan fi zuwa.

Gaskiya akwai abubuwa da yawa wanda a da ba ni iya yin su, yanzu kuma cikin hukuncin Allah ga shi ina iya yi. A da a baya bana iya kamar ɗaukar nauyin ƙannena a kan harkar da ya shafi karatunsu da sauran al'amuran su na yau da kullum shekara goma baya yanzu kuma cikin hukuncin Allah nakan iya yi har nayi wa wasu ma a gefe.

Ƴan kasuwa suna nan tumbus a cikin unguwannin mu domin kusan mu nan Kano babu abin da muka fi alfahari da shi wanda shi ne juyar al'amuran mu na yau da kullum wanda ya wuce harkar kasuwanci saboda haka da gari ya waye ƴan kasuwa za ka ga ana ta fita dododododo domin zuwa kasuwa da aiwatar da harkokin kasuwanci sannan kuma wasu ƴan kasuwan sukan buɗa wani brand nasu a cikin unguwanni wanda bayan kulle kasuwa kuma sukan soyi unguwanni domin aiwatar da wannan kalan kasuwancin a cikin unguwa.

Gaskiya ina tsayawa sossai in kula duk yanda yayin da zanyi siyayya a yanar gizo na farko, tun daga kan ingancin kayan da su zan saya. Na biyu, zan duba a saizin size na kayan shi yayi mun daidai da abin da nake buƙata ko kuma ya mun yawa. Sannan zan duba kuma a farashi wanda shi ma yana da matuƙar muhimmanci. Kayan suna da kuɗin kawowa na musamman, me tsada bayan na siya ko kuwa ba ma sai an biya kuɗin kawowa ba duk wa'annan yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake kula dashi sossai duk yayin da zanyi siyayya a yanar gizo kuma nakan kamfi samun nutsuwa sosai a cikin nutsuwa, na duba abin da nake buƙata. A ɗan lokaci ƙanƙani ya isomun ya zo gari ne. Hakan kuma yana bani nishaɗi sosai.

Yadda yake dare da dare ai zaka na samu kafafafuwa ya ɗan ja, sannan kuwa akwai diddigon bado, akwai fitilu. Wannan ciki ɗan hasaka cikin unguwar nan. Wannan shi ne atakaice yadda unguwar tamu take, duka da akwai masu sana'o'in sai da sai dai wanda sun masu naƙara rayata.

Ni dai aikin da ya fi mun wahala shine da aikin da ban shi ba, ko kuma ban taɓa yin shi ba. Sannan kuma aka sani in aiwatar da irin wannan aikin, to yakan bani wahala matuƙa da gaske. Saboda bana iya sanin me zan yi, ko ta ina zan fara yi. Sannan kuma in nayi, ya za'ayi in tabbatar da sahihancin abunda na yi. Irin wannan aiki yakan ban wahala.

Eh shi, shirya abincin safiya yakan ɗanci kuɗi fiye da na rana ma da yamma. Domin idan ka samu ka yi ɗi ka cin abinci mai kyau a wannan gaɓan abin da za ka ci da rana zuwa yamma ba wani na kirki ba. To shiyasa mu kan yi amfani da abinci daidai gwargwado mai kyau domin ci domin kuma samun biyan buƙata.

Tabbas, yadda nake magana da babba musamman idan ya girme ni, ina mai cikin ladabi da biyayya da kuma girmamawa. Sannan kuma yaro shi ma idan yaro ne ƙarami nakan yi mai haka. Domin a cikin yanayin yadda zan mai magana akwai koyar da tarbiyya. Sai dai idan ko wani ma'aikaci ne, zan ma shi ne nakan yi mai magana da ban da yadda na so in yi masa.

Safiyan ma, safiya ta ne dai tana fara daga asuba, daga maganan sai asuba har zuwa lokacin da Allah ya samu ka yi. Wani lokacin garin yawa safe ta yi, kakan zauna ka yi abubuwa na tasbihi da addu'o'i domin yardar Ubangiji subhanahu wa ta'ala.